Eh muna amfani da ruwan rijiya, da ruwan rijiya muke duk wasu uzurorin mu na rayuwa. Da ruwan rijiya muke amfani muyi girki, muna amfani da ruwan rijiya muyi wanka, muna amfani da ruwan rijiya muyi wanki, muyi girki, muyi wanke wanke da sauran su. Da ruwan rijiya muke amfani a ko da yaushe. Shi muke komai na rayuwar mu, mu ba shukoki, mu ba dabbobi, mu wanke gida. Duk komai dai da yake buƙatan a yi amfani da ruwa to mu muna amfani ne da ruwan rijiya. Saboda ruwan rijiya gare mu bamu da na famfo ko kuma na bohol. Kuma yanzu ba lokacin damuna bane nagode.

Eh, ina kallon inuwa ta. Ina kallon inuwa ta idan ina tafiya a rana ko kuma in ina tafiya da duhu. Sannan ina kallon inuwa ta a sanda nake ma yarinya ta wasa. Ina kallon inuwa ta a sanda nake nuna mata abubuwa da ya danganci yin amfani da inuwa. Kallon inuwa ta yana sa in ga yanayin yadda nake abubuwa.

Ina jin hayaniya ba daɗi. Ina jin hayaniya idan yara suka dawo daga makaranta suka fara tsalle-tsalle da su da yan uwansu. Ina jin hayaniya sanda maƙotana suke wani sha'ani da ya sa su ka ɗakko ma kaɗa idan suna kaɗe-kaɗe da raye-raye. Ina jin hayaniya a lokacin. Bana-- ina jin hayaniya kuma hayaniyan nan na damuna don ba na son guri da ya fiye hayaniya. Na fi son in ganni a guri da babu hayaniya. Ina jin hayaniya a sanda nake hanyar zuwa ko makaranta ko gida ko kasuwa ko kuma gida wurin mahaifiyata. Ina jin hayaniya kuma a sanda yara suke faɗa fakanin su. Ina jin hayaniya idan na tafi sha'anin taron suna ko biki ko makamantansu.

Tabbas ina sanya tunatarwa don ayyuka. Sanya tunatarwa don ayyuka yana taimaka ma mutum ko da ya manta ya tuna cewa fa yana da ayyukan da zai yi. Ina sanya tunatarwa akan ayyuka a ko da yaushe. Ina sanya tunatarwa don ayyuka a lokacin da naga mutane kaman sun manta da ayyukan da ya kamata su yi. Sannan ina sanya tunatarwa don ayyuka sabida kar wani ya ba da uzirin cewa bai gani ba ko bai sani ba. Shiyasa nike sanya tunatarwa don ayyuka da wuri kuma muna sashi a kusan kullu yaumin sabida kan ma wani ya ba da uzuri ko, ko complaint din cewa shi bai san da wannan abun ba.

Eh ina biyan kuɗi ta waya, ina biyan kuɗi ta waya ta hanyar sa kati ko kuma saka data. Sannan ina biyan kuɗi ta waya idan nayi siyayya sai in musu transfer. Ina biyan kuɗi ta waya akan duk wani abubuwa da zan siya, da kai na in je in siya ko kuma in siya yafi sauƙi kan ka ɗauki kuɗi, kuɗi maƙudai a hannu wani kuma yana bin ka karshe a sarwantar da kai kuma a sarwantar maka da dukiya.